Jagorantar mutane wani abu ne wanda ke da sauƙi sannan kuma yana da wahala. Me yasa nace yana da wahala? Su mutane sun kasance suna da ra'ayoyi mabanbanta, to shi ya sa suke da wahalar jagoranta. Yanzu in ka kalli yadda 'yan siyasa ke shan wahala wurin jagorantar al'umma, za ka ji wa'incan sun ce, "A'a, su ai so suke ɗan siyasa ya ba su kuɗi. A'a, wa'incan so suke ɗan siyasa ya masu makaranta." Duk a gari ɗaya. Wani yace, "A'a, su ba su san makarantar nan. Su so suke ai masu titi. To ra'ayin bambancin ra'ayi shi ke ƙara wahalta shike kara wahala gurin jagorancin al'umma. Amma idan aka ce al'umma ra'ayinsu ɗaya, to babu wani wahala, cikin sauƙi za ka jagorance su. A yayin da nake jagorantar mutane, ina ƙoƙarin in shawo kansu, ya zamanto suna da buri guda ɗaya. To in ya zamanto na haɗa kansu, sun zamanto suna da buri guda ɗaya, to zan zamanto mani da sauƙi, sai in tahiyad da al'amura cikin sauƙi.

Aikin gida da nake kullum suna da yawa. Wanda wannan kullun ne sai na yi su. Na farko dai shara. Dole kullun sai na tsaftace mahallin da nake zama ciki. Sannan na biyu wanke kwanoni da tukane da abubuwan da nayi amfani da su a cikin ɗakin girka abinci. Su wayennan dole ne kullum ne. Sannan kuma sai goge wurin zama na gida, su teburi, su kujeru da kayayyakin da ake amfani dasu gurin kallo na jikin bango. Bacin wannan kuma kayan da na saka duk kullum in na cire kaya zan wanke su. Ban jira sai sun taru. Didda kaya ba za a ce wasu kayan abun nan aikin gida ba.

Magance matsaloli a aiki, toh ya danganta da wane kalan aiki nake yi. Amma mafi, mafi sauƙin magance matsaloli a gurin aiki da nike yi shine mai da hankali gurin yin aikin sannan saka natsuwa cikin yin aikin. Yana bani damar gujema yawancin matsaloli yayin aikin.

Abinci da nake na fi so gaskiya ba abinci da na fi so. Kawai dai akwai tsarin kalar abincin da ba na so. Abinci wanda bai da sinadaran gina jiki ba na son shi. Amma aka ce muka abinci na da sinadaran gina jiki koda bai da daɗi, ni ko zan ci shi. Wani sa'in haka da haka ina cin abu ko na ce wa mutane su zo su ci ba sa iya ci. Saboda mutane abin da suke so zaki. Ni ko sai ya lafiya ta ko zaƙi ma ba na sha.

A a a a a sosai sosai kuwa. Ni kuwa na iya barkwanci. Shi yasa mutane suna jin daɗin zama da ni saboda a yanda nake nishaɗantar da su. Amma ya danganta da yanayin da nake ciki. In ina da kuɗi to zan yi barkwanci amma in ba ni da kuɗi, hakura na gaba ɗaya ne nake a daure kamar wani bijimin sa.

Ai addu'a ita ce takobin mumini. A matsayina na mumini ko ai dole in yi addu'a. Ga ni talaka, ga ni a kauye, ga ni mummuna. To in ban yi addu'a ba ya zanyi. Sannan ga shi ina son aljanna, ga shi ina son jin daɗi, ga shi ina son kuɗi. Kuma Allah ke ba da, to a haka dole na roƙi Allah. Lalle kullum ina addu'a. Sahe dare rana ba ƙaƙƙautawa. Allah ya karɓe ibadunmu, Allah ya amsa mana, Allah ya bamu kuɗi, ya bamu aljanna, ya kare mu da azabar jahannama.

Eh, wata sa'a ina yin waƙa a cikin zuciya. Lalle wanisa ina waƙa cikin zuciya. Amma me ya sa kuka tambayi haka ina waƙa cikin zuciya? Ko kuna so in rera muku yanda nakewaƙa da nake yi ne a cikin zuciyar ne? In kuna so a yanzu sai in rera muku waƙa mai daɗi?

Eh, lallai ina yin rubutu da sauri. Shi yasa ma mutane basa son zama kusa da ni a gurin jarabawa sabida saurin rubutun da ni ke da shi. Ideas suna zubo mani, ina zuba su. Shi yasa aka ce ina da ƙoƙari. Kun san cewa mutane masu ƙoƙari su ne ke da saurin rubutu.

Ina, ina kunna waƙa domin ta ɗauke minkewa in cigaba da aiki. Sannan ina ɗauke daga ba ɗaya. Mashin ɗina daga harkoki na, kome da kome in maida su kama in ta'allaka su gaba ɗaya akan aikin. Sabida in samu in yiwon nan aiki cikin lokaci sannan in yi shi, tukuru sannan in yi shi akan daidai ba matsala.

Eh, ina da sa hannu. Ina da sa hannu amma dai gaskiya bai da kyau. Mummunan sa hannu ne. Kullum ina so in canza sa hannun sabida ya yi muni da yawa. Amma dai zan yi ƙoƙari in canza shi ya zama kyakkyawa.

Na fi son ya'yan itace na inabi sabida abubuwan da yake da shi sinadaran da yake ɗauke da su na gina jiki. Shi ya sa nake son inabi da kuma kankana da kuma kwakwa. Wa' innan abubuwan guda ukun nan da na hwaɗi, ina jin daɗinsu gaskiya.

Ina amfani da mai mai gurguwa. Stella key nan, tsohon mai ne wanda aka daɗe ana amfani da shi. Mai ne mai kyau, mai laushi, mai gyara fata. Wanda ɗuk muninka in kana shafa mai gurguwa sai ka yi kyau. Shi ya sa ma yanzu 'yan mata ke rubi bina, suna bina ina masu wulakanci saboda kyawuna da nake yi dan ina shafa mai gurguwa. Shi ne kaɗai man da nake amfani da shi. Amma a can baya, lokacin da ina mai kuɗi, ina amfani da Coco Butter Queen Elizabeth. Amma yanzu da na talauce sai na gano gaskiya, na gano cewa coco abun nan mai gurguwa yafi kowane mai kyau. Saboda da na yi kuɗi daina amfani da shi in nemo mai kyau nima.

Ina zuwa shagon Ɗan jalele. Shagon Ɗanjalele nafi zuwa toh ku da kuke tambaye ni na shago nafi zuwa. Kun san shagon ne? Koko Baku san shagunan da ke waja jan mu? Toh shagon Ɗanjalele nafi zuwa a nan nafi siyayya. Sannan kuma zan ba ku shawara in za ku siyayya ta yan gayu ku je shagon Ɗanjalele.

Ina koyon fasaha sabo cikin sababbin hanyoyi da aka ƙiro na koyon fasaha. Zan je channel channel na YouTubes in bibbincika, in ga sababbin fasaha, in tsaya in ƙullo ido, in ƙora idanuwa, in ga yanda yake sai in koya. Sannan abu in ye mun tsauri, in samu wani ya fafassara mani saboda mafi yawancin sababbin fasaha ba da yaren mu ba ne suke. To in aka fafassara maka zuwa yarenka sai ka samu sauƙin koyon sabuwar fasaha. Sannan kuma ita sabuwar fasaha in ka koye ta in ba kai aiki da ita ba manta ta za ka yi to amma idan ka zo ka yi aiki da ita a zahiri sai ta shiga ƙwaƙwal warka ta zauna.

Akwai wasanni da dama wanda muke yi da matata. Wasan da na fi son yi shi ne wasan yar boyo. Idan ka ɓoye, idan mutum bai gano inda ka ɓoye ba har zuwa dan lokaci, to wannan zai goyo ka ya kawo ka inda kuke wasan. Amma kafin kaje ɓoyo sai mutum ya rufe ido. Idan kuma mutum ya rufe ido kaje ka ɓoye ya gano ka, to sai ya zo ya maka dindu. Idan kuma bai gano ka ba har lokaci ya yi, to sai a goyo ka a maidoka nan. To shi yasa na fi son wannan wasan sabida a goya ni, goyo na burge ni.

Too wannan Hausa taku ba daidai ba ne ba. Mene ne kayan ciye-ciye da ka fi so? A hele kuce “Me?” Mene ne kayan ciye-ciye da ka fi so? Shine za kuce. Shine dai dai Hausar dai dai. Kayan ciye-ciye da na fi so shine nama da kuma gyada. Wanda za a yi. In kai wani lokaci ban ci nama ba. Da a kullum ne sai na ci nama sannan kuma sai na ci gyada. Don gaskiya ina bala injin daɗansu. Bana gajiya ba sagin sata bana gajiya cin su.

Ina yin abubuwa da dama domin in kiyaye lafiyata. Na hwarka a cikin abubuwan da nake yi domin in kare lafiyata, ban cin abinci ko da yaushe kamar yadda mutane ke cin abinci. Sannan a rana bai wuce in ci abinci sau biyu ba. Sannan ina tafiyar ƙasa. Sannan bana shan siga, bana shan kayayyakin kanti. Bara zana ne ga lafiyata wa'innan abubuwa shiyasa duk bana ma'amala da su. Sannan ina yin bacci da wuri domin bacci yana ɗaya daga cikin hanyoyin kare lafiya. Sannan ina azumi. Azumi na wani ɗan lokaci na bature wanda sai in ci abinci kamar ƙarfe goma na safe dai a rana sai in fara cin ƙarfe goma, sai in fara cin abinci daga ƙarfe goma. In na fara cin abinci daga ƙarfe goma sai in gama cin abinci daga ƙarfe biyar. Ba zan ƙara cin wani abinci ba sai kuma gobe da ƙarfe goma na safe. Ina wa'innan kala azumi.

Inda muke aiki tare da kungiya, to ai ƙungiya yadanganta wace ƙala ƙungiya ce, sabi da kusan kowacce ƙungiya tana da kala tsarinta. Kuma in kana so ka yi aiki da ƙungiya cikin salama shine ka bi tsarin da ta ce maka ga shi za ka yi aiki da ita. Wata ƙungiya tana so ka je guri da wuri, wata ƙungiya kuma ba ruwan ta. Ina bin tsarin ƙungiya ina aiki daidai da yanda su ke so.

Eh lallai ina iya jefa dutse nesa. Domin in muka je aiki gona ko muka je kiwo muna wasannin jifa kuma gashi Allah ya yi ni da saiti. In aka ce saiti ana nufin in ka jefa dutse abin da ka jefa ya same shi. Mafi yawanci in na jefa ina samu sannan kuma in na jefa yana yin nisa sosai da sosai. Wanda kai ka tunanin wani abu aka sa aka harba. Amma kawai hannuna ne da baiwa kuma daga Allah ubangiji.

Eh na iya hawan keke. Ai ba ma iya hawan keke ba ko yau saida na hau keke. Saboda kusan duk inda zan je akan keke nake zuwa. Keke yana ɗaya daga cikin abin da nake amfani da shi domin in motsa jikina. Shi ya sa na iya hawan keke. Sannan keke na rinka amfani da shi ina zuwa makaranta. Sannan ina amfani da keke ina zuwa ziyara, ina zuwa zumunci, ina gaida mutane. Keke ba wani abu ne mai wahala koyo. Sabida komai ya taƙala, ya dogara da aikin da za ka yi ma shi.

Eh ina aiki bayan lokaci amma wannan hausattaku ban fahimce ta ba. Aikin bayan lokaci shin kunanihin aiki bayan lokacin da aka ba ka ya wuce ko ko yaya. Indai haka ne bana yi. Ina yin aiki akan lokaci. Idan aka ce min ƙarhe biyar ana so in yi abu kaza ko in kawo kaza ko in zo guri kaza to lallai nakan kasance kahin wannan lokacin nayi shi saidai idan wani abu na al'amarin rayuwa ya farudani.

Tuff furen da na fi so shine furen zuma. Domin furen zuma muna amfani da shi wurin yin shayi. Za ka ji shayin ka yana ƙan shi sosai da sosai. Sannan kuma yana da lafiya ga jiki, domin yana da sinadarai na gina jiki. Tunda ita zuma kome game da ita magani ne. Shiyasa na ke bala'in sam furen zuma.

Sa hannu shine ake nufi sigineca ke nan. Sa hannu kala kala ne. Wasu suna sa, suna rubuta sunansu a matsayin sa hannu. Wasu suna dangolo tawada a hannu a ɗan yatsansu sai su danna alamar shaida na ɗan yatsansu. Wasu kuma za su ɗanyo wani alama a matsayin sa hannunsu to kuwa da inda yake sa hannun shi. Ni alama ce ni ke yi a matsayin sa hannuna.

Eh, lallai ni na kasance mutum mai bin ƙa'idojin aiki. Shi ya sa wasu ma ba su san yin aiki da ni. Domin idan aka ce ka ka ka'idoji, to ƙa'idojin nan zan bi, kamar zan yadda zan bi addini. Bana kauce wa, bana yin sanraina. Shi ya sa waɗanda ke ɗauka aiki suke jin daɗin ɗaukata aiki saboda sun san zan bi ƙa'idarsu. Amma akwai ƙa'idoyin da bana bi, waɗanda za su cutar da ni. In ka haɗiye mun ƙa'idojin aikin ka na tabbatar za su cutar da ni ma bazan anshi shi ba.

A'a, na fi son zama ƙauye. Zama ƙauye akwai daɗi saboda al'amuran ƙauye akwai arha, komai arha gare shi a ƙauye. Kawai babban matsalar da muka fuskanta a yanzu rashin zaman lafiya. Amma inda zaman lafiya zai dawo ai ba abun da zai haɗa mu da birni. Saboda birni matsalolinsa sun fi yawa, tsadar rayuwa ta yi yawa a birni. In za ka sayi fili a ƙauye dubu ɗari, in ka je birni ana iya ce maka miliyan ɗari. To ina mutum ya ga miliyan ɗari a wannan rayuwa? Shi yasa zaman ƙauye yafi ko makaranta ta fi sauƙi a ƙauye.

Akwai abubuwan da nake jima tsoro. Ya danganta. In a duniya ne ina tsoron talauci, ina tsoron rashin lafiya, ina tsoron rashin amana, ina tsoron na zama mutumin banza. Idan kuma a lahira ne ina tsoron wutar jahannama. To akwai abubuwa da dama da nake jima tsoro gaskiya. Ina jin tsoron talauci, jahannama.

Kalmar sirri kiyaye ta ba abu bane mai sauƙi. Shi yasa mutane bai kamata ko da yaushe suna faɗin kalmomin sirri ba. To amma mu da yake Hausawa ne, wasu sa in muna amfani da wani kalar magana ana ce mishi zaurance. Idan kana zaune da waɗanda ba su iya zaurance ba, za ka iya kalamanka na sirri da wanda ya iya a gabansu kuma basu san me ka ce ba.

Ina amfani da kafofin watsa labarai da yawa. Ina amfani da Facebook, ina amfani da Twitter, ina amfani da Reddit, ina amfani da Instagram, ina amfani da TikTok da dai sauransu. Duk ina amfani da su. Sabi da yanzu labarai har rediyo ma ina amfani da rediyo, ina amfani da talabijin duk ina kallon labarai a nan ciki ina sauraron labarai.

A'a, ni gaskiya ba na son ɗakina yayi haske indai ba amfani nake da kwamfuta ba ko wani na'urori masu ƙwaƙwalwa. To a wannan lokacin saboda hasken da suke haskowa. To ina buƙatan nima ɗakina ya haske saboda kada ya samu ido na. Shine kawai dalilin sa nake son haske. Amma idan ba abun da nake yi, ina zaune kama ina zikiri to na fi son in ga ɗakina ba haske.

A cikin WC nake tofa miyau ko kuma hand wash basin inda ake wanke hannu in nake tofa miyau na. Amma ba koyaushe nake tofe tofen miyau ba. Zai yi wuya in tofa miyau tunda yi da ba mai ciki ba ne. Sannan ina wanke bakina, sannan ina kuskara baki da ruwan, da ruwan, ya sunan kulob da Hausa? Kanammfari, da ruwan kanammfari. To shi ya sa dubban wannan tofe tofen miyau.

Ina ba yadda ra'ayi ne wani lokaci idan aka buƙaci ra'ayoyin mu mu ma'aikata. Amma ba wai ko da yaushe nike ba da ra'ayi ba saboda mutane da dama basu son ra'ayin mutum in ba nasu ba. To in na fahimci ba ka son ra'ayi na wani to bana bada ra'ayi na. Amma in na fahimci cewa kana buƙatan ra'ayoyi cikin, cikin nadam, cikin, cikin ladabi ina bada ra'ayi na na yanda za a yi aiki ko a samu nasara a cikin aiki.

Gidanmu babu ƙasa. Mu gidanmu ba da ƙasa aka yi shi ba sabida ko'ina ginin bulo da bulo ne, da kuma tiles da kuma siminti a tsakar gida. Babu ƙasa ko ɗaya. Amma gidan kakana akwai ƙasa ja da jak ƙasa aka yi shi. To a yanzu halin da ake ciki mun bar wannan gida, mun dawo gidanmu.

Tuff! Daidaita aiki da rayuwa, cikin sauƙi nake daidaita aiki da rayuwa. Saboda yana tafiya da rata cikin tsari. Lokacin aiki, ayi aiki. Lokacin hutawa, a yi hutu. Lokacin bacci, a yi bacci. Lokacin cin abinci, a ci abinci. Ko wane lokaci na yin abu sai ayi shi. Haka nake daidaita rayuwata da aiki cikin sauƙi ba wahala. Bai yiwuwa aikin da ya kamata a yi shi da rana, in ce zan yi shi da daddare. A'a, da rana nan zan dage in yi shi duk wahala shi in gama. In bai gama ba kuma in yi haƙuri sai gobe. Amma lokacin bacci ba zan kashe shi ba saboda in ci gaba da wani aiki.

Dangantaka ta da abokan aiki cikin, cikin salama muke, cikin jin daɗi. Saboda ko da yaushe muna barkwanci ga juna, muna mutunta juna, muna gaisa juna, muna jajantawa juna. Kai ka ce mu 'yan uwa ne, haka muke al'amuran mu tare da abokan aiki. Ba jin haushi, babu hassada. Kullum abubuwa tare ana ta ci gaba.

Eh ina yin ciniki a kasuwa. In naje siyayyar abu sai na yi ciniki. Idan cinikin ya yi mani in biya in sayi abu, in baimin ba kuma in ƙara gaba. Jiya na je sayan kukumba amma da muka yi ciniki da wani sai naga gaskiya ya yi min tsada sai na wuce shi na ƙyale shi na tai wurin wanda na saba saye wurin shi. Muka yi ciniki, na ga farashi ya yi mani daga nan na sayi kaya na biya na taho.